Eh tabbas, ah yadda ake koyan sana'a a wajen gwani akwai hanyoyin da ake bi. Na farko, ah, za'a in kaje zaka nuna mai kai koyo kake, koda kasan wani abun akan kwantar dakai saboda shi gwani, gwani ne ka nuna baka san komai ba. Ta yadda idan kaje mai a haka zai daɗa fito ma da abubuwan da yadda ake koyo da koya da koyarwa amma idan kaje ka nuna kasan wani abun, to sai ka rasa wani ilimin ma ɗaya dace ko ya kamata ace ka sani.